Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aikinmu a wajen masu siyarwa. Muna da kala kala ire iren abinci na gargajiya da kuma na zamani a wurin aikinmu, masu daɗi kuma masu ingantacciyar tsabta.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Ni manomiya ce kuma sannan ina sarrafa abinci. Muna amfani da kayan aiki iri daban-daban. A gona muna amfani da fatanya, da dai sauransu. Manjagara da sauran kayay yakin noma. Sannan a ɓangaren shuka da zamuyi akwai iri, taki da kuma sararin kayan ɗaki, maganin ƙwari da dai duka abun da ya shafi shuka. A wajen sarrafa abinci kuma ina da kamfanin tumatur ne. Muna amfani da wannan tumatur ɗin domin mu maye dashi niƙaƙƙen tumatur amma mai ruwa a ciki. Ana amfani da wannan tumatur ne domin a yi miya da kuma sauran abubuwa na abinci.

Me yake ba ku ƙarin gwiwa a aiki? Babban abin da yake ba ni ƙarin gwiwa a aiki shine in ga ana yin aiki da gaske matsakani da Allah. Wannan shine babban abin da yake ba ni ƙarin gwiwa a aiki. Musannan idan nayi aiki a yaba mun da aikina ba a kushe mun ba. Sannan ya kasance aikin a yaba mun cewa nayi shi yanda ya dace. Aiki kala kala ne. Akwai aikin ofis amma kuma akwai aikin gida. Dukkanin waɗannan ayyuka ne ina so na ga na yi su da dukkan ƙarfi na yanda zai kasance na yi su an nase kuma yanda ya dace. Bana ko bada daman wani ya taya ni aikina saboda kar a tangarɗa. Sannan kuma ina so in ga cewa idan nayi ba daidai a aiki ba ana ɗora ni a kan hanya. Sannan abu na biyu idan har na yi shi daidai a ƙara ƙarfafa mun gwiwa akan na ci gaba da yin haka. Waɗannan shine abubuwan suke ba ni ƙarin gwiwa a aiki.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. A'a waya ta ba ta iya daidaita haske da kanta amma tana bani dama in daidaita haske yadda nake so. In ƙara shi kuma in rage shi. Dukannin yadda nake so. Ina saka haske ba sosai ba, ba kuma kaɗan ba. Ina sa haske na a waya ta daidai misali inda ba zai cutar da ido na ba. Saboda haske idan ya yi yawa yakan iya sa idon mutum ya yi ciwo ko da ba a yanzu ba zuwa nan gaba. Hasake da yawa yana karya garkuwar ido saboda haka. Amma idan ka sa haske daidai misali ba zai yi saurin cutar da kai ba. Sannan kuma ba'a son mutum idan yana cikin duhu ya saka haske na waya. Shi ma hakan babban illa ne. Ana wayarwa mutane kai a koyaushe idan har sun zauna a cikin duhu su haƙura da kallon waya saboda zai lalata musu garkuwa idan su ya iya sa su makance sanadiyar wannan. Duk da dai mutane suna yin birin su da waɗannan wayar da kai da wayar da hankali saboda suna ganin abun ka babba da gaske ba ne. Amma zamana lafiya ya fi zamani ɗan sarki. Kuma ta hakane kawai za ka zauna cikin lafiya da ƙoshin ƙwanciyar hankali. Dukannin azikin ka, kuɗin ka wuta laucen ka idan har baka da lafiya za ka ji waɗannan abubuwan tamkar ba su da amfani gaba ɗaya a wajen ka. Domin ana cewa lafiya uwar jiki. Allah ya ƙare mu da lafiya.

Kana mu-musafaha da mutane? Kana musabaha da mutane? Wannan shine yadda muke faɗan wannan kalma ta musafaha a yancin wato musabaha. Eh tabbas ina musabaha da mutane amma a addininmu akwai ƙa'idoji na musabaha da mutane. Mace tana yin musabahali kaɗai da maharamanta maza sai kuma ƴan uwanta mata. Namiji kuma yana yin musabahali da ƴan uwansa maza da kuma maharamansa mata. Amma ba a yadda mace ta yi musabaha da namiji ba. Wannan haramun ne a addinin musulunci. Duk da wayonsu suna kauce wa shari'ar musulunci, su yi abin da suka ga dama. Amma tabbas hakan zai yi sanadiyar azuba musu zinabi. Idan kuma har aka saka wa mutum zinabi, ranar gobe alqiyama Allah zai yi masa hisabi kuma za a hukunta shi gwargwadon abin da ya aikata. Musabaha abu ne mai kyau a addini kuma a la'azanci domin yana ƙara shaƙuwa zaman lafiya tsakanin al'ummomu kuma saka masu sallama ce ko gabatarwa a duk sandaka zuwa waje. Zaka miƙa musu hannu kun yi musabaha. Tabbas a duk lokacin da mutum ya zo ya yi musabaha da ni, ina jin daɗi domin yana ƙara cewa an yi daddani a wannan waje kuma ina ci sa-- ina sa ni farin ciki. Dukkanin al'ummar da ba sa yin musabaha da junansu gaskiya za ka, in ka duba za ka ga cewa ba sa zaman lafiya da juna. Musamman sanadin haka zai iya jawo musu ɗabare ɗarewar al'ummarsu. Domin kuwa rashin yarda ko aminta da juna yana da babba illa. Saboda wannan kan iya zuwa ya cutar da wani ɗan uwanka ba tare ba da ka sani ba saboda ba kuka zaman lafiya. Amma idan har ka ga ana musabaha da ƴan unguwa ko kuma ƴan gari, tabbas ana ciyan zaman lafiya da ƙaunar juna. Wannan shine abin da yake da akwai. A lokuta da yawa in ka je makaranta, mas-sakandari ko kuma ta gaba da sakandari, jami'a da dai sauransu, za ka ga cewa a duk lokacin da wani ya zo makarantar ko cikin aji ana gaisawa tare da farin ciki da nishaɗi da jin daɗi. Ko da ace ba ka san mutum ba, idan ya zo ya maka sallama ya miƙa ma hannu, ya wajaba a haka ka miƙa masa hannu domin kun yi musabaha. Duk da wayonsu suna ganin musabaha sai sun zaɓi da wanda za su yi amma hakan bai dace ba. Musamman inda aka koya mana a addinin musulunci, musulmi ɗan uwan musulmi ne. Bai dace ace kana ƙyamatar ɗan uwanka ba saboda ƙyamar juna abu ne marar kyau kuma wanda zai iya haddasa muku da ƙiyayya tsakaninku. Ya kamata mu zauna da kowa lafiya mu kasance muna ƙaunar juna da kuma duk abin da ya dace mu yi, mu yi shi. Idan har ba mu zauna lafiya ba, ƴaƴan musulma idan sun tashi ba za su zauna lafiya ba. Za su kasance cikin ƙiyayya. Kuma a ra'ayin duniya babu wani amfani na ƙiyayya saboda ƙiyayya tana kai ku ne ga yaƙi. Yaƙi kuma yana kashe al'umma, yana kashe ƙasa.

Yaya kake haɗuwa da abokanan ciniki? Ina haɗuwa da abokan cinikina ne ta hanyar kafofin sadar da zumanta. Duba da zamani, wannan zamani ya zo mana da abubuwa iri daban-daban. A cikin abubuwan da wannan zamani ya zo mana da shi shine wayar salula wato waya hannu wadda muke amfani da shi domin kiran waya, isar da saƙonni da dai sauran abubuwa wanda suka taimaka kuma suka sauƙaƙa harkar sadarwa gaba ɗaya a duniya. Kafofin sadar da zaumanta da nake amfani da su sun haɗa da Instagram, Telegram, LinkedIn, Facebook wanda dukkaninsu akwai munyoyin al'umma wanda suke amfani da wannan kafafi na sadar da zamanta. Ta hakan ne nake yin tallace tallace na da kayayyakina kuma nake samun kasuwa. Hanya kuma ta biyu ina yin talla a makwabta, yan uwa, a gidajen biki da sauran tarurruka da muke yi irin na sada zumanta domin in samu ciniki. Wannan shine hanyoyin da nake bi nake haɗuwa da abokan cinikina. Akwai hanyoyi da dama da aka kawo yanzu wanda dukkaninsu ana yin su ne a waya inda za a tsara ma inda zaka samu abokan ciniki. Ana kiran wannan fasahar ne Digital Marketing wanda a kashi ɗari kashi tamanin na kasuwancin yanzu yana kan yanar gizo ne. Shi ya sa nima na bi wannan tsari domin in samu abokan cinikina. Kuma ina alfahari da wannan tsari domin yana min daɗi da kuma sauƙi wajen yin ciniki. Gaskiya abu ne na ci gaba duk da dai har yanzu a ƙauyuka akwai wanda ba su yarda da wannan tsari ba kuma ba sa amfani da shi.

Kana kunna kendir a gida? A'a, ni ba na kunna kendir a gida, saboda ina tsoron kar da ya kunna mun gobara. Kuma sannan muna da wutar lantarki kodayaushe, domin muna da wutar zamani da ake kira wutar sola. Shi ne dalilin da ya sa ba na amfani da kendir. Kendar yana da kyau kuma yana haskaka ɗaki. Ana amfani da shi a duk duniya, ko na gargajiya ko kuma wanda aka yi shi a masana'anta wato kampani. Kuma kendir abu ne wanda yake ya mamaye duniya gaba ɗaya ba inda ba a san amfanin kendir ba. Amma ni ba na son amfanin kendir saboda yana iya sa wa mutum gobara. Idan har ka kunna shi kayi bacci ba ka sani ba, za ka iya tashi ka ga gobara a gidanka. Kuma ina kira ga masu amfani da kendir da su dinga kula suna lura sosai don kashe kendir kafin su kwanta bacci. Sannan kuma kar su dinga ajiye shi a kan kafet ko wani abu da yake yadi ko leda. Su dinga samu abun da yake ƙarfe ne su na ajiye shi, kuma su sashi inda ba zai faɗi ba. Ko da ya faɗi, ya faɗi a kan abun da yake tasa ko ƙarfe inda ba zai kama da wuta ba. Wannan shi ne kaɗai hanya da za a kauce wa gobara daga kendar.

Kana duba daftarin kuɗi? Abun da ake nufi da daftarin kuɗi shine littafin da ake ajiye bayanai na kuɗi wanda aka kashe ko wanda za a kashe nan gaba. Tabbas, ajiye daftarin kuɗi abu ne mai mahimmanci a rayuwa domin komai na da buƙatar tsari da kuma nutsuwa. Idan har kana so a komai ka ci gaba ko kasuwanci kake yi ko mene ne ya zama wajibi ka ajiye daftarin kuɗi. A matsayina na yar kasuwa kuma manomiya ina yin kiwon kaji wanda ya zama min tilas in ajiye daftarin kuɗi domin idan har ina so in ga ribar abin da nake yi dole sai da wannan daftarin kuɗi ne zan iya gane na ci riba ko kuma faɗuwa na yi. Saboda yau da gobe ba tabar komai ba mutum na iya mantawa da cewa ya sayi wani abu ko zai sayi wani abu ko wani abu makamancin haka ko ya kashe kuɗi adadin kaza ko bai kashe ba. Amma ta hanyar shigar da bayanan nan ni kaɗai za ka tuna cewa ka yi abin da ya dace saboda a ko da yaushe za ka ɗauko wannan daftarin kuɗin naka sannan ka duba bayanan da kake nema. Duk da dai cewa yanzu zamani ne yazo wanda ana iya amfani da kwamfuta wajen shigar da bayanai a matsayin daftarin kuɗi. Ina amfani da hanya ta al'ada wato rubuta da hannuna saboda ya zama shaida sannan kuma ina amfani da kwamfuta domin shigar da bayanai wato shi ma a matsayin daftarin kuɗina. Kowa da yanda yake yin rayuwarsa kuma yake tsarinsa. Amma dai idan har kana kasuwanci ko kuma ta'amalli da kuɗi ya zama wajaba a gare ka wato ya zama dole ka ajiye daftarin kuɗi. Ta hanyar ne kawai ko da kuɗi sun ɓata. Ta hanyar daftarin kuɗi ne za iya nemo ina kuɗi suka shiga saboda dukkan abun da aka siya ko aka siyar an shigar da shi to ba ta yanda za a yi wani kuɗi ya ɓatan dabo ina ba wa mutane shawara, 'yan uwana, 'yan kasuwa na binne da na ƙauye da su dinga amfani da daftarin kuɗi. Shi ya sa aƙalla ko ya yane ka yi karatu inda za ka yi ilmantu da karatu da rubutu yanda idan an rubuta za ka karanta idan an sa ka ka rubuta kuma za ka rubuta. Hanya ce mai mahimmanci yanda za ka shigar da bayanan ka inda babu wanda zai ci amanar ka idan har kana ajiye shaida a daftarin kuɗi. Wasu suna ganin cewa zamani ne ya zo da haka. Eh, zamani ya ba da gudummawa amma a tun tun tuni a zamanin da suna yin daftarin kuɗi na gargajiya inda suke amfani da fata da kuma alƙalami ko kuma wani abu na rubutu na wancan zamanin. Amma yanzu da muke da biro da takarda da kuma kwamfuta dukkan su abu ne iri kusan ɗaya da na wancan zamani tunda cewa bayanai ne za a shigar kuma bayanai ne shi ma wannan za a shigar. Ya kamata a ce akwai tsari da mutum zai yi na kullum ko duk sati ya dinga shigar da bayanai ya dinga ganin abun da ya dace ya yi ab da daftarin kuɗinsa kuma ya ƙillace daftarin kuɗinsa inda ya dace inda ba zai samu matsala ba.

Kana kallon inuwar ka? Eh, a duk sanda rana ta fito kowa na iya ganin inuwarsa, nima kuma ina ganin inuwata, tabbas. Amma idan dare ya yi bana iya ganin inuwata, haka zalika kuma kowa ma baya iya ganin inuwarsa idan rana ta tafi. Tabbas, indai akwai haske ka tsaya a wajen to zakaga inuwarka.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidan an sumunce shi, wato an yi amfani da siminti da ruwa da duwatsu an sumunce shi. Domin idan damuna ta zo baya yin kyau, yana taɓaɓale wa. Shi yasa akayi siminti domin a kauce wa haka. Amma mafiya yawan wadansu mutane suna barinsa ƙasa, wasu kuma suna yin intalok da dai sauransu.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ne ta hanya guda biyu, ko na ajiye a banki na wato ta hanyar amfani da akawun ɗina ko kuma na ajiyesu tura kuɗi wato mazarar kuɗin amma ajiye kuɗi a gida yana da hatsari domin 'yan fashi da ɓarayi. Ya kamata a ce kayi amfani da kafar zamani wato amfani da banki domin adana-- adana kuɗinka. Sannan kuma ka yi amfani da makullai wanda suke ingantattu kuma wanda suke masu kutse ba za su iya shiga ma'ajiyarka su yi ma ka ɓarna ba. Amma mafiya yawan abin da yake damun mu a wannan zamani shine rafaloli daga masu kutse saboda suna kutsawa cikin wayoyinmu domin suga sirrikanmu don su yi amfani da wannan sirri na mu, irin su lambobi masu albarka da dai sauransu, domin su yi mana ɓarna wato su sace mana kuɗi a bankunan mu. Duk da haka ana yin karatu wanda ake kira da cyber security wanda yake taimakawa wajen yaƙi da masu kutse. Wanda hakan yana nufin masu tsaron yanar gizo. Karatu ne mai amfani a wannan zamanin saboda zuwan fasaha. Ya kamata a ce a dinga wayar da mutane kai a kan tsaron yanar gizo don kowa ya dinga saka tsaro mai kyau a hanyoyin shiga kafar sada zamanta da yanar gizon sa domin ya guje ma waɗannan masu kutse wand har za su iya yin sata a bankin ka da dai sauran ma'ajiyoyinka.

Me kake yi don ƙara aiki? Abunda nake yi don ƙara aiki shine ina natsuwa sannan ina samun bacci isashe saboda idan dai har na yi bacci isashe na samu nutsuwa na samu hutu ina yin sauri a wajen yin aikina.

Kana sanya hula? Hula wani abu ne da ake amfani da shi domin a rufe gashin kai. Mata ko maza. Akwai hulan mata sannan kuma akwai hulan maza. Hulan mata ita ake kira da turban a zamanance, wanda hulan maza kuma akwai ire-iren huluna kala kala. Anan arewacin Najeriya muna da huluna kamar su Zanna Bakar, Damanga da dai sauransu. Tabbas ina sa hula domin a addininmu ba'a yadda mace ta bar gashinta a buɗe ba. Saboda haka ina sa hula a koda yaushe ko kuma in sanya ɗan kwali domin in lulluɓe gashina. Su ma maza suna sanya hula domin ana cewa maza sun fi kyau da hula kuma su ma a addini ana cewa namiji mai sanya hula yana samun kariya daga Shaiɗan, ka kar yayi mashi fitsari a ka. Hula tana da kyau, tana daga cikin kuma kayan ado wanda a Kano ko kuma Najeriya idan ka saka riga kaftani ko roba riga ko babba riga, idan ba ka saka sanya hula ba adanka bai cika ba. Shi ya sa sanya hula yake da muhimmanci. Wala yara wala manya suna sanya hula. Wala mata wala maza suna sanya hula. Tsofaffi ko wanda ba tsofaffi ba kowa yana sanya hula. Hula tana da kyau kuma a al'adance, a al'ada ta hausawa, ko da wajen manya za ka je sai ka sanya hula. Saboda shiga ce ta yi girma a ganka da hula. Idan aka ganka ba hula za a girman ka da mutuncin ka zai ragu a idon al'umma. Ba a saba ganin shuwagabanni na arewa ko Najeriya babu hula ba, musamman na addinin Musulunci. Mu addinan ce an sanya mana saka hula. A mata kuma ya zama farilla mu lulluɓe gashin kan mu domin ba a yadda wanda ba maharramin ki ba ya kalli gashin kan ki. Tabbas wannan haramun ne. Akwai mutane masu ɗinka huluna wa'yansu saƙa su ake yi da dai sauransu. Kamar irin su Maiduguri suna iri daga cikin garuruwan da suka yi shura, suka yi suna a masu saƙa hula. Zanna Bakar da dai sauransu. Da kuma sauran garuruwa irin su Yobe, Kano da dai sauran wajaje. Wa'yansu hulunan kuma ana shigowa ne da su daga ƙasashen waje irin su ƙasar sin da dai sauransu. Garin Larabawa su ma sun yi suna a saka huluna. Za ka ga iri-ire kala-kala na hula iri daban-daban masu kyau wanda ake sakawa yara ko kuma manya ke saɓa. Tabbas ina son hula sosai kuma ina da huluna kala daban-daban. Ina da farar hula, ja, baƙa, shuɗiya, mai ruwan biro da dai sauransu.

Kana shan magani kullum? Da farko dai ina so in yi bayani akan menene magani. Idan aka ce magani, ana nufin maganin wata cuta, wato abun da za ka sha ka warke daga wani ciwo da kake yi. Walau ciwon a jikinka ya fito ko kuma a jikinsa kake, a jikinka kake jin sa. Wanda ake gani da kuma wanda ba a ganinsa. Ni ba na shan magani kullum, domin shan magani kullum yana da illa. Ina shan magani ne kawai idan na je wajen likita sanda ba na da lafiya, ya rubuta mun shi bisa tsarin da ƙa'ida da ake so a sha wannan maganin. Idan har za a sha shi sau goma ne, to ina shansa dai-dai wannan adadin. Idan kuma za a sha shi sau ɗaya ne ko sau uku, shi ma ina shansa sau dai-dai wannan adadin. Ba na taɓa shan magani ba tare da ƙa'ida ba. Shan magani ba tare da ƙa'ida ba yana hasasa abubuwa da dama. Cututtuka wanda ba ka san da su ba, wanda har hakan na iya lalata wa ƴansu kaɓoɓi na jikinka masu muhimmanci. Shan magani barkatai yana sanya cuta hanta da kuma ƙuda. A sanadiyya haka, za ka iya rasa rayuwarka a dalilin shan magani barkatai. Shi ya sa a ko da yaushe ake wayewa mutane kai akan cewa su daina shan magani barkatai ba tare da izinin likita ba. Likitoci ne kaɗai suke da hurumin faɗa wa mutum irin maganin da zai sha da kuma adadin sau nawa zai sha. Amma idan ba haka ba, bai kamata ace ka je ka sha magani da ka ba. Magani ba abinci ba ne. Akwai ƙa'idoji na shan magani. Dole ne likita ya gaya maka wannan ƙa'idoji kuma wannan ƙa'idoji su za ka bi idan dai har kana da suka na lafiya. Sau da yawa idan ka shiga ɗakunan mutane musamman a Najeriya, nan Kano inda nake zaune, za ka tarar da magunguna irin su paracetamol, flagyl da dai sauransu. Suna cewa wai suna ajiye su ne a duk lokacin dasuka ji wani ciwon kai ko wani abu makamancin haka suna shan wannan maganin ba tare da shawara ko umarni likita ba. Kuma haka ba dai dai ba ne. Ba'a yarda ka sha magani barkatai. Kawai dun kana jin rashin lafiya ba tare da likita ne ya baka wannan magani ba. Idan har kana so kazau na cikin kwanciyan hankali, sanan kauna cikin lafiya da ƙoshin lafiya, abin da za ka yi shine duk sanda ba ka da lafiya ka ji wani yanayi ya canza a jikinka, ka tafi asibiti domin ganin likita. Likita ne zai maka gwaje-gwaje sannan tare da tambayoyi game da abubuwan da ka ji da alamun da ka ji a jikinka. Sannan ya yanke hukunci, ya ba ka magani ka je ka siya a wajen ingantattun wajen saida magani wanda aka yarda musu. Waɗansu suna zuwa wajen likita amma idan likita ya rubuta musu magani suna zuwa inda za su sami magunguna masu araha. A wannan wajajen magunguna na jabu ne inda za su je su sha wannan maganin amma kuma ba zai musu maganin kome ba domin ba shi ne na gasiya ba. Sannan waɗansu kuma suna zuwa wajen magani, wajen likita wato asibiti. Za a yi musu gwaje-gwaje yanda ya dace. Za a ba su magani yanda ya dace amma za a ce musu su sha sau biyu da rana, sau biyu da daddare ko kuma sau biyu da safe, sau biyu da daddare. Amma saboda taurin kai sai su zo su sha guda biyar da safe. Suna gani cewa sun yi wayo ba sai sun sha da daddare ba. Shan magani ba bisa ƙa'ida ba babba illa ce ga jikinmu da lafiyarmu gaba ɗaya. Kuma zai yi mana sanadin rasa rayuwarmu idan ba mu yi hankali ba.